Menene abincin da kake ci da safe? Nakan ci tuwo da safe, in ci ɗumame da safe, in ci shinkafa da safe, in ci buredi da safe. In ci abubuwa da yawa da safe amma na fi so in sha shayi da safe. Saboda shayi ya fi kyau da safe kuma shayi zai taimake ka da safe. Ko ina ka je in dai ka ci shayi za ka fi jin daɗin shi da safe.